Kuna amfani da ruwan rijiya? Ƙwarai kuwa, ina amfani da ruwan rijiya sosai. Gidanmu yanzu ma ruwan rijiya muke amfani da shi saboda ba mu da damar ruwan famfo. Mu da wasu abubuwa. Sannan ruwan rijiya shine ruwan da muke yin mu'amala da shi. Kuma muka fi ɗan amfani da shi. Amma kwana biyu, babu shi bai da inganci.

Kana shan magani kullum. Ta yaya zan sha magani kullum ni ba mahaukaci ba lafiya na lau? Ai shan magani sai wanda beda lafiya ai nidai magani ba abinda zanyi dashi tinda lafiya na kau ba abun da ya kuda meni da shi ba abun da zan kula da shi lafiya nan lau mara lafiya ke shan magani to ku hak ake tambaya tambayar ma bawani lau.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? To, in dai wannann kuke tambaya da ya mana da yawa yawan dangin mu gaskiya, wanda in na can in gaya ma adi duk maƙaryar zamu. Amma dai muna da yawa, akwai yara, akwai manya, akwai tattaɓa kune, akwai jikoki, akwai goggo ta ce ai dangin mu muna da mugun yawa shi ya sa zan inyi aure sai ka ɗauka bataliyan ne aka kira.

Me kake saya daga kasuwa? Wato indai sayayya ne a kasuwa komai ma saya ni ke yi. Amma dai abun abinci ya fi muhimmancin wanda sai na zuwa kasuwa na siyo. Sauran kuma za'a iya kawo mun gida in saya. Yanzu misali abin sawa a baki kamar mai da man gyaɗa da a kasuwa nike siya. Amma sauran abubuwa kamar mun shafawa a man gyaɗa, lokacin a can kasuwa zan bada a siyo mun na wuta.

Kana fison kayan zaƙi ko gishiri? Wato kayan zaƙi shine abun daɗi, wato saboda rayuwa ma kowa suga yakeso. Wani in kasameshi ma zaice ai abunda ya kawo mu burni kenan don shi muka fito. Amma kayan gishiri tab inba abinci ba waƙe cin wannan gishiri sai daɗe. Ba wanda ya kula shi ba wanda kuma yi amfani.

Nawa takalma ka ke da su? Takalmin da na ke da su gaskiya ba su da yawa. Yanzu kuma in ka matsa mun ma ɓacin na ƙafa, na ban tunanin akwai wata takalmi wanda da zan iya sawa don fita in je biki. Ta amma in Allah, yadda da wasu lokuta zan yi ƙoƙari in iya ƙoƙari na, na samu in yi nema asiri na ya rufu na samu takalmi na sawa.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta, wato antiVirus. Gaskiya ba wani antiVirus akan waya na ba wani kare ta da nake yi data ƙwayar cuta. To cutar ma ba sai ta same ka ba, ai kawai Allah ya kare. Amma ƙwayar cutan tun da ba ɗauke ɗauke nake a waya bab u wani kare daga nanin borin ko daga nanin borin. Ni gaskiya ban tunanin sai ɗau wani wayar cuta ba.

Kana fin so zama ko tsayuwa, wato duka ba wanda nake so. Ina zauna lokaci kaɗan zan miƙe nan tsayuwa shine mafi muhimma ci. Amma in lokacin zai tsaya sosai ko ya zauna da dayawa, to za'a samu matsala, za'a samu damuwa. To shine yasa mutum yaɗanyi exercise in ya gaji, ya zauna. In aikin ka ya kama ka, zan miƙe. To zai samu lokaci ka zauna kawai.

Kana amfani da mataimakin murya wato lla speake kenan? Na binciko, gaskiya bana amfani da mataimakin murya saboda ni ban game zanyi da shi ba, wato ba biki muke ba, ba kuma fiko muke ba, ni kuma ba YouTube muke yi ba. To in dai ba na alamar ban ba, in dai zan samu amfani da mataimakin murya.

Mene ne kuke jin tsoro. Wato tsoron da nake ji shine wato sabon shugaban sojojin Najeriya ya je ya kasa komai sai idan akwai munafukai da yawa suna nan suna so su gaya za a yi, za a yi su ƙada shi. To mu alamarin mu fatan mu Allah ya kare sabida kare shi shine abun ya samu masu hijakin mutane a ci uban shi.

Kana amfani da matashin wuya wato pillow kenan ina amfani da matashin wuya mana mezai hana ai yana da matuƙan amfani kuma shine zai tsare ma kai kaji da ɗin bacci. To, me zai faru in ba matashin wuya? Zaka ga duk ka gaji da baccin ka gaji da baccin, kuma ya tsare ma kai. Toh amman indai da matashin wuya komai dai dai yake tafiya.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Wato kammala aiki a lokaci yana da daɗi kuma tsari ne. Ina ƙoƙarin tsara aiki in ga yana zai kasance ingama. Shi ne abubuwan da nake yi gaskiya sabida gama aiki a lokaci shine mafi muhimmanci, shine mafi amfani kuma shine abin jin daɗi. Amma dai to koma mene.